Me kake yi da farko lokocin da ka iso ofis? Idan na iso ofis, abin da nake yi da farko shine zan buda drawer nawa in cire aikin da nake da su a ranan. Zan ticking nasu ɗaya-ɗaya daga farko aiki zuwa na ƙarshe wanda ya kamata in yi su a rana.

Wani launi labulenku suke? Labule mun suke launi guda kallan uku. Daya shine kallan popular wato da turanci akan ce purple, da kuma eh kallan gizo, da kuma ruwan kasa, da kuma ja kallan mukenan wanda labule mun suke agida.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Eh nakan yi harsashi lokacin barci. Akwai mutum da ba ya yin harsashi lokacin bacci? Ai a ganina ba wanda yana yin harsashi, wanda ba ya yin harsashi lokacin bacci. Sadai wasu ba su yin harsashi da yawa amma ko wasu idan sun kulle ido sun fara bacci to za su dinga yin harsashi. Amma ni ba me yin harsashi da yawa ba lokacin bacci. Amma idan harsashi ne ni ke yin harsashi lokacin bacci.

Me ka ke yi lokacin da ka ke jin damuwa? Lokacin da ni ke damuwa, bana yin surutu da yawa kuma bana magana da yawa, sanda tunani ne da yawa kuma tunani mai zurfi kuma tunanin da ni ke yi domin ina nema yadda zan yi magabci damuwan. Haka ne, abin da ni ke yi ke nan lokacin da ni ke damuwa.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ina fi kuzari da safe domin da sassafe idan na tashi nakan je aiki to duka aikin a safe ne nake yi. Idan na gama aikina kamin karfe biyu na rana to bana son yi wani aiki. Saifude, Saifude. Don haka ina da kuzari a safe bana da kuzari a yamma.

Yaya kake tsara ayuka da suka fi mahimmanci? Idan na fuskanta da ayuka wan da ke mahimmanci wanda ya kamata in magantar da su, zan fara in tsara su kanana kanana. Zan doki ayuka mafi mahimmanci a cikin duka in magance shi, don kuma haka zan doki wanda ke biye da shi in magance shi haka na kai yi har zuwa ƙarshe.

Kana iya busa saki? Eh nakan busa saki amma ba sosai bane. Aikin busa saki ai ba aikin maza bane aikin mata ne a wurina. Don haka ba abun da na koyi sosai bane. Na iya ne don nakan gan uwarta takan busa saki. Dalilin da na iya busa saki kenan amma ba aikin namiji bane.

Kana, kuna samun horo a wurin aiki? Eh nakan samu horo a wurin aiki. Ai aikin da ba a ba da horo, aiki ba aiki ba ne. Don mutane za su yi abin da sun ga dama a wurin aiki. An kuma aikin ba zai je daidai ba. Don aiki ya je daidai, ya samu cigaba, ya kamata a ba da horo. Don haka akan ba mu horo a wurin aiki idan mun yi abun da ya kamata ba.

Kana kuna sanawar apps? Eh nakan kuna sanawar apps domin ya tuna sheni da abun da nike fuskanta a nan gaba. Idan aƙwai abun da wanda yake important wanda ya kamata in kar immanta, wanda ina fuskanta a nan gaba nakan kuna sanarwar app domin kar immanta. Dalilan da nake kunnawa sanarwa app kenan, domin ya tunasheni da abun dake nan gaba.

Kana fi so bas ko taxi gaskiya bana fi son ko wanne a cikinsu. Don haka nakan shiga bas kuma nakan shiga taxi. Akwai dalilai da yawa wanda ya kan sani in shiga bas ko taxi. Idan ina sauri ina son in je wani wuri da sauri nakan shiga taxi don taxi zai dauke ni inda nake, nake so in je. Ko da shike taxi wani lokaci yana da tsada fiye da bas. Amma idan bana sauri kuma bani da kuɗi sosai bana son in kashe kuɗi nakan shiga bas zuwa inda nake so in tafi.

Rubutun ka yana da kyau? Eh, a ganina rubutuna yana da kyau. Don mutane da yawa sukan ce rubutuna yana da kyau fiye da kaɗan wanda sukan ce rubutuna ba yi da kyau. Don haka zan ce rubutuna yana da kyau, zan bi mutanen da yawa waɗanda suka ce rubutuna yana da kyau.

Kana mike jiki da safe? Eh nakan mike jiki da safe idan na tashi daga bacci kamin in fita, kamin in fara wani abu nakan mike jikina in yi exercise kaɗan domin haka in samu warwarewa, in samu kar jikina ya zama, ya yi tsami to nakan warware jiki.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi. Gaskiya bana fi son mai zafi kuma bana fi son mai sanyi. Ina son mai wanda yake daidai, daidai. Miya da na ke so ke nan.

Wani irin ice cream ka ke fi so? A gaskiya nime son ice cream ne, ina son ice cream sosai amma wanda na fi so shine vanilla. Koda shike idan na je siyan ice cream idan babu vanilla na kan siya ko wani, amma wanda na fi so kai na.

Me kake ci a wurin aiki? So da yawa nakan ɗauka abinci zuwa wurin aiki. Abincin da nike ci kenan. Abincin da na ɗauka zuwa aiki shine nakan ci a wurin aiki. Idan kuma ban ɗauka abinci ba, nakan je kanti in ci abinci a wurin. Wani lokaci nakan ci wake da biredi ko kuwa nakan sha shayi da biredi. Abun da nike ci kenan ko kuwa nakan siyo biredi da kose.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake ajiye kuɗi shine nakan kai a banki ko kuwa nakan sa a susu ko kuwa nakan siya abu da shi wanda zan sayar a nan gaba. Abun da zai dan bani riba idan na sayar da shi.

Kana da manufa na wata-wata. Zan ce eh, zan ce a'a. Dalilin da zan ce eh, to in ina da manufa na sa kai wato nakan yi manufa na a sati. To idan na yi manufa na sati, yakan dauke ni wata. To shiyasa nakan ce eh kuma nakan ya ce babu.

Nawa madubi kuke da su a gida? Zan ce muna da su kaman guda huɗu. Ni kum bana, ina da daya ne kawai kacal. Amma matata tana da su da yawa. Don ita mai so madubi ne. Tana son akwai madubi a ɗaki, tana son akwai madubi a cikin toilet, a cikin ɗakin kwanciya to dalilin ke nan tana da madubi da yawa.

Wane launin bango ginku suke? Bangon ginmu suke da launin, kamar na cikin ɗaki yana da launin popular wato da turanci mukan ce purple. Amma kuma bangon da yake waje yana da kalan ruwan warwaɗe wato pink kenan ake kira da turanci. Kuma silin na ɗakinmu yana da kalan ruwan toka wato akance grey.

Kana kuka lokacin yanka alibasa, eh, na fid da awaye lokacin da nake yanka alibasa. Ai, mutane da hawa idan suna yanka alibasa sukan fid da awaye. Don haka zance nima nakan kuka idan ina yanka alibasa.